Eh nakan so taga a ɗaki, kasancewar ban fiye son guri da duhu ba kuma banda haka lokacin da yake da zafi ta kan kawo mana iska domin samun sauƙin zafi na ɗakin da muke.

Akwai takalma kala kala, amma na fi son takalmi baƙi na fata, nema ɗaukai wanda yake kamar slippers ba kwaba ba. Na fi ƙaunar irin waɗannan takalma domin ina jin daɗin amfani da su.

Wayata na daidaita haske da kanta. Kasancewar ina amfani da waya ta zamani, ƙirar Android, na kan saita hasken wayata ne a auto, yadda a kowane irin yanayi zai saita kansa daidai da yadda na ke so.

Idanuwa na kan tsatso da hawaye kamar na kuka a lokuta da dama idan na kasance ina yanka albasa. Sannan na kan ji yaji ko kuma zafi zafi a ciki, suke haddasa mun wannan hawaye kamar ina yin kuka dalilin yanka albasa.

A gaskiya na fi son kallon Hausa fim. Kasancewar su ke nuna yadda muke, suke yin fim da yarenmu da al'adar mu, suke koyar da abubuwa yadda nafi fahimtar su sosai. Shi ya sa na fi ƙaunar Hausa fim.

Dangin mu a gida a ƙalla mun kai mu tara muna da maza ƙwaya uku da mata shida. Sai kuma mahaifin mu da mahaifiyar mu su ne adadin dangin da muke dasu a cikin gidanmu gabaki ɗaya.

A'a sosai ma kuwa na kan yi waƙoƙi a cikin zuciya saboda wani lokacin ina zaune kawai na kan tuna wata waƙar na ji ta yi mun tana ɗebiya mun kewa sai na ke maimaita kalar wannan waƙar a cikin zuciya ta.

A'a gaskiya bana rera waƙa a lokacin da nake yin wanka. Kasancewar mu ko babu komai, addinin mu ma haramun ne mutum ya shiga banɗaki yana yin magana, ballantana kuma har ka ke yin waƙa. Gaskiya bana waƙa in ina yin wanka.

A lokacin da ya kasance min muna hutu, nakan shaƙata ni da yin tafiye-tafiye zuwa wasu gurare domin gudanar da hutuna yadda ba zan samu wani damuwa ko kuma wata matsala wadda zata takura min ba nakan bar wurin da nake, na je na yi ziyara mahaka ko kuma na samu wurin da babu mutane sosai ko wannan domin in gabatar da hutuna a irin na wurin.

A duk lokacin da na kamu da mura, nakan nemi likita domin duba ni ya rubuta mun magani. Sannan nakan ƙaurace ma wasu abubuwa kamar shaye-shaye na abubuwa masu sanyi domin kauce wa ƙara kamuwa da mura. Ƙara tsananin wannan ciwon na mura. Sannan likita na idan ya ɗora ni akan magani, nakan bi duk wasu dokoki domin samun sauƙi.

A gaskiya na kusan alƙalami domin rubutu. Kasancewar shi idan ka yi rubutu da shi ba lallai ka same shi zai iya disashewa ko kuma ya goge har ka kasa gane ma me ka rubuta ba. Saɓanin fensil.

A gaskiya, a din ranaku na fi son ranar Juma'a. Du da take lokacine na ƙure amma kuma nafison wannan rana domin nafi hutawa kuma nafi gudanan da ayyuka cikin farinciki da kwanciyar hankali.

A'a, ba ma amfani ko ba ma yin amfani da kyandir a inda nake. Kasancewar akwai fitilu a ko da yaushe kuma ga sola, saboda haka ba ma buƙatar haske na kyandir ko wani wannan. Tun da muna da wayoyin mu da kuma wayoyin da za su yi makamansa wajen samar da haske.

Ba na duba saƙonni na aiki, sai bayan dare ya yi, lokacin na gama dukkanin wasu uzirirrika na, sannan sai in bi in ga waɗannan saƙonni ne suka shigo, sannan nake duba duk wani saƙo da ya shigo na aiki ko wanne iri ne.

Nakan samu guri ko kuma na tona ƙasa. A duk lokacin danake da uzuri kokuma nake buƙatar tofar da yawuna nakan tofa a ƙas in rami sannan in mayar in rufe kokuma insa tissue ko wata takarda haka innaɗe sai in jefar.

Nakan fita motsa jiki amma ba kullum ba. Nakan ware wasu ranaku waɗanda babu wani abu da nake ko kuma ranar da na tashi da wuri nafita motsa jiki idan gari ya waye da safe, amma ba kullum nake motsa jiki ba.

Nakan yi cajin wayata a kullum da daddare idan na dawo daga uzirirrika na lokacin da zan kwanta bacci sai in saka ta ta kwana. Gari na wayewa kuma sai in ɗauka sai wani daren in Allah ya kaimu.

Ba zan iya ƙayyade adadin ruwan da nake sha a rana ba saboda yanayi. Wani lokacin zaka samu gari yayi zafi ko kuma yanayi na aiki, ka yi aiki a cikin rana ko nabu saboda haka shan ruwa na yakan ƙaru. Haka lokacin da ba zafi ko kuma ba yawan aikace-aikace shi ma shan ruwa na yakan yi ƙaranci.

Bayan dashi na da safe, nayi alwala, nayi sallah, nayi addu'o'i, nakan dawo gida na sake kwanciya domin na ɗan ƙare mike jikina na ƙara samun hutu sosai, sannan kafin na tafi gurin aiki na.

A'a, a gaskiya bana iya jure ma duk wani abu wanda yake yana da yaji sosai, musamman ma wanda aka cika wa barkono, saboda yana azabtar da ni sosai kasancewar ina da cutar ulcer kuma bata son yaji. Likitoci na ma hatsali sun hana ni shan yaji, shi yasa bana son barkono ko kaɗan.

Kyauta ta bazata wadda mutum bai tsammani ba ita na fi ƙaunar in ba wa mutum, alabashi wanda ke buƙatar taimako kuma bai san ta yadda zai samu ba. Ina ƙaunar inga na yi wa mutum irin wannan kyauta domin tana samar mai da farin ciki sosai, kuma ni ma nakan ji farin ciki a lokacin da na yi irin wannan kyautar.

Nakan zauna nayi tunani mai zurfi kafin yanke shawara a duk lokaci. Ko na nemi shawari na abokanan arziki ko ƴan'uwa ko ma iyaye na, sai na fara gudanar da waɗannan abubuwa sannan nake yanke shawara. Ba wai ina yanke tane kai tsaye ba.

A gaskiya bazan iya zaɓar wani sabulu kai tsaye ƙwaya ɗaya wanda za'a ce ina amfani da shi sosai ba amma dai mafiya wasu lokuta nakan yi amfani da sabulu viva na wanka da wanki saboda in wanke tufana sannan nayi wanka dashi.

Eh nakan ji tsoron kwari amma ba kowane irin kwari ba. Saboda Allah bai ɗora mun jin tsoron kwari gabaki ɗaya ba amma dai wasu daga cikin waɗanda nake da daiƙi ne za su cutar da ni ko za su cutar da wani. Waɗannan ƙwarin gaskiya nakan ji tsoron su domin gudun cutar da ni ko kuma cutar da wani.

Eh nakan yi iyo sosai a da. Alla basu lokacin ma muna yara. Mukan je rafi domin gudanar da wanka. Mukan shiga ruwa, mu yi iyo, mi ninkaya, muyi wasannin mu sosai. Sai dai kuma yanzu da lokaci ya daga ban sani ba ko in na shiga ruwan abin zai ban mamaki.

Nikan ajiye hotunan wayata akan profile nawa wato email address nawa ko kuma drive, domin duk lokacin da na rasa wannan waya ko kuma na canja wata, da zarar na ɗauko wannan email nawa na ɗora kan wayata, waɗannan hotuna duk da na ajiye a kai sukan dawo in riske su lafiya ƙalau.

Abokan cinikina, nakan yi magana da kowane irin abokin ciniki wato customers nawa cikin girmamawa da ladabi. Ta yarda zan ke jawo ra'ayin sa wajen siyayya ta, ko kuma ma ta yadda zai ji daɗi har shi ma ya ƙara jawo min wani.

Eh, ina koyan wani yare amma ban fiya maida hankali sosai wajen koyarsa ba. Amma nakan koyi yaruka ƙwaya biyu musamman ma harshen fillanci da harshen larabci. Ina ƙoƙarin koyarsu amma dai bana mai da hankali.

Abubuwan da nakan yi a lokacin da nake cikin damuwa, nakan samu guri na kaɗaita ni kaɗai. Sannan, nakan nemi wani game a wayata ko wani wasa ko kuma wata waƙa mai ɗebe kewa wadda zata sa na manta da wannan damuwa.

Ina yawan amfani da manhaja na zamani wajen siyan kaya ta online mussamman ma a temu, jiji, shopping complex online da dai sauransu kuma ina jin daɗin haka.

I to a gaskiya baccin rana, ban fiya yin sa kasafai kowanne lokaci ba. Mafi yawanci wannan lokacin ina uzirirrika, ko ina wurin kasuwa, ko gurin aiki. Amma lokacin da ba abun da nake yi ko kuma idan na gaji ina buƙatar hutu na kan su yi bacci da rana.

Dangantakar da ke tsakaninmu da maƙotanmu lafiya lau muke muna mutunta juna da girmama juna sannan muna ƙaunar juna muna taimakon junanmu, muna zaune da makwafta lafiya lai.

Launukan da ke tattare da bango yin mu shine muna yin fenti kala-kala lokaci bayan lokaci, amma mafi yawancin lokaci mun fi amfani ne da fenti mai duhu, ruwan ƙasa sannan ai mai latsi da fari wani lokacin kuma da blue.

Ina son abubuwan sha iri-iri musamman ma ruwa amma ina ƙaunar lemuka, juice masu zaƙi sosai. Sannan ina son lemo wanda yake da ɗan tsami-tsami a cikinsa haka. Waɗannan sune abubuwan dana fi sha nafiso kuma daga abin sha.

A'a, ni gaskiya bana ƙetare ƙafafu wa na lokacin zama. Saboda mafi yawan zaman da nakeyi nafi samun abun zama kaman kujera kowani benci haka naka zauna. Ko kuma na mikar da su. Shi ne zaman da na fi, amma bana ƙetare ƙafafu wa.

A wurin aiki nakan nemi abinci ne daga irin ɗan shofin complex haka. Da yake kusa da gurin ko kuma. Nakan fito na nemi restaurant. Domin cin abinci na na wannan lokaci.

Ina amfani da hanyoyi ƙwaya biyu domin ajiye kuɗi. Na farko dai nakan samu bankuna domin ajiyar kuɗi saboda tsaran su, sannan nakan samu wani guri kuma na musamman wanda idan ina buƙatar kuɗi zan amfani da su da wuri namma na aje yadda zan neme su a lokacin da nake so.

A dukkanin wasu abubuwa na da nake ko kuma nake gabatarwa, ina amfani da dukkanin hannayena ƙwara biyu, amma na fi yin amfani da hannun dama. Kasancewar na fi iya dukkanin wasu aikace aikace da shi, saboda nafi jin ƙarfi ta ɓangaren dama.

A dangin abinci akwai nau'ika iri-iri waɗanda na ke so, amma a ciki kaf na fi ƙaunar shinkafa, fara da mai da yaji ko kuma da miya. Wannan shi ne abincin da na fi so a dukkanin abinci.

Eh, a wasu lokuta na kan yi kira ta waya ta bidiyo ta hanyar manhajar WhatsApp. Ina yawan yin kira bidiyo ta wannan hanya musamman ma idan ina so in ga mutanen mu na gida lokacin da ni ba na nan.

Mafi yawancin lokaci da yamma kafin na kwanta barci, mukan gabatar da sallolinmu na farillah. Sannan muna cin abinci kuma mu fito da mu da abokai a majalisu muna yin fira kafin kowa ya tafi gida ya kwanta.

Eh ina son abinci mai yaji amma ba sosai ba. Ba kuma yaji wanda ya zarce ƙa'ida can ba. Kasancewar ina da larura ta ulcer, kuga idan naci yaji kuma yana tayarmun da wannan cuta, shi yasa bana son yaji da yawa a abinci.

Ƙwarai kuwa, ina son ɗakina ya yi haske sosai da rana har zuwa dare amma yayin lokacin da na zo kwanciya kuma ina kashe dukkanin fitilu, ina son ɗakina ya yi duhu a wannan lokaci. Wannan shi ne yanayin da na ke son ɗakina ya ke kasancewa.

Mafi yawan lokaci nafison zama a kujera sama da tabarma saboda idan na gaji da zama, nakan mike ƙafata har na ɗan kwanta wani hingida yadda nake so a kan kujera.

Eh muna samun horo a wurin aiki sosai. Domin ana nuna mana ayyuka wa'inda bamu sani ba. Muna ƙara gogewa kuma ta haka. Muna ƙara samun gogewa da ƙwarin guiwa wajen ayyukanmu kasancewar ana nuna mana yadda ya dace.

Eh ina shan 'yayan itatuwa akai akai saboda ina haɗa magun guna da 'yayan itatuwa domin neman waraka ko wata lafiya gami da idan cuta ta same ni, inje in haɗa 'ya'yan itatuwa ina shan ruwan wata gamin itatuwa sosai.

Nakan share ɗakina a kullum so biyu a rana. Da safe na share shi haka idan in yamma tayi kafin nazo kwanciya shi ma sai na share shi sannan nazo na kwanta ne bacci.

Eh nakan sanya agogo a hannuna, yakan kasance ma a kowane lokaci domin bana kwance shi saboda yana taimakawa wajen duba lokaci a duk inda na yi.

Ina son wasanni da yawa. Akwai wasanni kala kala da nafi san nayi, amma nafi ƙaunar wasan ƙwallon ƙafa saboda na fi iya ta. Sannan, tafi, bani nisa ne da farin ciki. A gaskiya ina son ƙwallon ƙafa sosai.